Kana iya duba lambar QR? Eh ina iya duba lambar QR a option idan na shiga yakan nuna min wani waje da in na danna number takan iya fitowa. Eh ina iya dubawa.

Yaushe kake fara aiki kullum? Ina fara aiki kullum misalin karfe takwas na safe. Idan na fito, na buɗe shago, na gyagygyara komai kafin na fara kasuwanci na.